Kana zuwa gidan film? To gaskiya gidan film ban cika son zuwa ba. Wata bi dai aboki yaka ɗan ja ni, yagan na je kallon ƙwallo. Amman gidan film bana zuwa domin waya yanzu ma ya kan yi abubuwa da dama. Basai mutum ya je yana ɓata lokacinshi yana siyan film ko kuma yana zuwa gidan fim. Yaya zaka yi abubuwan da kake so?

To yadda na kam magance matsaloli a aiki, shine wata lokaci idan na gan damowoyi sun min yawa, sai dai in samu wuri na siyi ruwa na dan sha ruwa masu sanyi. Zan samu waje na kwanta, in ban samu wuri na kwanta ba na samu wurin in zauna da in huta don bana son surutu. Bana son maganganu da ban da ban.